Ina kunna, ina kunna sana'ar, sanarwar App sosai. Dan sanarwar Apps yana da kyau a wajena dan sabida sai dai ban kunna wayana ba amma ina kunna wayana. Next, next abunda zai pop up a wayana shine sanarwar App. Dan sabida labarai da wasu, da wasu emergency, abu, abu na gaggawa. To a duk yanayin da mutum ya samu kansa a duniyan nan yanzu, yakamata a, yakamata a dage a dinga kunna sanarwar App sosai da kullum.

Ni nikam ina farkawa kullum ƙarfe biyar da rabi. Wannan dole ne. Ko nayi bacci ƙarfe ɗaya na dare, dole ne saina tashi ƙarfe biyar da rabi ina sallar asuba da safe kenan. Don saboda me yasa ya kawo haka? Don saboda ina yin aikina. Ni hukuma ne, ni hukuma ne na Najeriya, ƙasanmu Najeriya kenan. So a koyaushe muna yawan, muna yawan gabatar da aikinmu ko yaushe. So kullum farkawa inda kai jarumi ne ya kamata farkawa ƙarfe biyar da rabi kullum. I mean zai shirya jikin ka.

A ni kam a gidanmu kam danginmu basu da yawa. Alhamdulillah sha dangin mamanmu ba, ba mu da wani yawa. Mu kawai mu goma sha, mu ba goma sha ba. Mu bakwai ne a danginmu. Makarantar gadi danginmu da ubana da mamanmu da 'ya'yana da yara guda biyar. Ya zama nawai kenan. Mu bakwai kenan a danginmu kenan. Eh amma asalin, asalin danginmu kan wancan, ai wancan ba labari. Inda asalin tushen danginmu ne wancan ba labari. Ni bari gaskiya bazan iya sanin mu nawa ne ba.

Wannan tambayan nan ina ji kamar an taɓa, an taɓa mu. Amma ni kamar yadda nake kallo madubi, madubi na shi ne sau biyu nake kallo madubi. Ya kaman da safe haka ina tashi, in na tashi da safe farkon abin da nake zuwa ina za ka gani abin madubi. Na saurara, in samu in duba fuska na, hakora na, ina shiga bafi, ina shiga bayi ke nan. Ina shiga bayi na, na zuwa ina ɗauka abun wanke baki, ina zuwa kawai sai in samu madubi in sa a gaba na. Buɗe bakina, ina duba hakora na, ina yayyi datti ina. To ni kam ban da, ban da ina iya kallo a maso biyu kawai nake kallo madubi most of the time Sau biyu nake kallo madubi.

Lallai musamman ina shi-- ina shirin, ina shirin abubuwa da dama a zuciya na ƙarshen mako in nan. Amma abu babban da na fi so a, na fi so a ra'ayina shine kafin ƙarshen makon nan gona na, na dabbobi Allah zai taimake ni in samu abun ya bunkasa kafin ƙarshen mako nan in shaa Allahu. Fata na kenan wallahi kuma addu'a nake na kullum. Ace kafin ƙarshen mako in nan ace haba ina da kaman garƙi in shaa nu, garƙi na dabbobi ne Alhamdulillah. Ko aku, akuya, ko tunkiya, ko rago.

Ahh, babban labari ke nan. Indai sa turare ne kam a jiki haba malam, gaskiya ko mata na ma ta sani. Yayin da in ka gani, in ka gani har sai ka ga. Inka ganni kamar kaga turare ne. Kaman in ka ganni kawai kaman ka ga tulare ne don ba na rabuwa da shi. Ba na rabuwa da shi. A shekara fa ina iya kashe dubu ɗari biyar kawai a tulare na jiki abu. Allah.

Ah! Ni kam, in dai kandir ne kam a gida kai! Wannan yanzu ya kai kamar shekara, ya kai kamar shekara ashirin yanzu da ya wuce. Kamar shekara ashirin da ɗaya haka da ya wuce shine muka kunna kyandir. Inban manta ba lokacin ina ƙarami, tun da yake ana, ana aikarmu iyayen mu suna aikenmu muje mu saya musu kyandir ɗinnan azo a kunna a gida. Tun lokacin da kenan, amma gaskiya ya kai kusan shekara, shekara ashirin da ɗaya yanzu gaskiya ba'a kunna kyandir a gida.

Eh, wannan kam tabbas na kam ina bada shawara a wajen aiki. Wannan bada shawara ɗinnan ayi indai kaman ka, kaman a ɓangaren aikina indai ba'a bawa juna shawara gaskiya, aiki ɗin ba zai yi kyau ba. Kan mu ba zai haɗu ba, ba za mu samu mu yi, mu samu abunda ikun da abunda muke so ba. Amma indai muna bawa kanmu shawara, haba, abun zai fi tafiya da kyau.

A'a takardun aiki ai wancan ba a masa da shi. Kuma yanda nake ajiyewa ne kuma gaskiya musamman ina ajiye ina sama masa wuri wajen ajiyewa ne ma musamman. A cikin jaka na zan samu wuri mai kyau in ajiye masa. Musamman wannan yanda zan, yanda nake rike ƙoyi hakan nake rike takardun aiki. To gaskiya ina kula da shi sosai, sosai sosai ina kula da yanda nake ajiye takarduna. Na ajiye su a ƙasan jaka na ko in samu wani waje daban in maƙale shi in ajiye.

A'a ina kallon taurari da dare sosai musamman irin in na dawo daga aiki na zo na ci abinci na ɗauki jira na zo na a varanda namu. Ina kallon su kuma wani lokaci ma ina ƙirga su ina ƙirga taurarin a sama kuma yana da kyau ganin abun gwaninta abun sha'ani dai taurari ne kawai abu mai daraja abu mai kyau indai kyau ne kawai.

A nikam, nikam asali na ba, a ba me cece-cece in nan ba ne. So, musamman in a wajen aiki ne, abin da nake ci shi ne zan samu lemu mai sanyi, lemu na Fanta mai sanyi ko na Coke mai sanyi in saya, sai in saya musu, eh, biskit. In saya musu biskit ɗin shine ke nan. Wani lokaci kuma shayi kawai nake sha a wajen aiki. Ina zuwa a dafa mun shayi, duk lokacin da na an samu naɗin sha, naɗin sha zai ga. Ba zan, ba yinwa ba ne. Don asalin kafin in zo wurin aiki ma zan ci abinci. So abin da nake so shi ne ba abincin ba ne yanzu. Abin da nake, abin da zai saukar min da abinci nake buƙata. So shi sa zai ga shayi ɗin mayan zai ga wata lokaci mayan ya, ya gabarta. Wani lokacin ma zai ga shayi ɗin mayan da nake sha ma a wajen aiki mana yana da kyau.

Ah ta, tag- tabas, ajiyan kuɗi kuma ai wannan babban suna ne. Duba, yau abunda aka ce ma ajiya, ai ni, ina da, ina da hanyoyi daban daban da nake ajiye kuɗi. Na ɗaya ina ajiye shi a asusu na na banki. Asusu na, na bankin nan nake ajiyewa ko in ban ajiye shi a asusun banki ba wani lokaci indai kuɗi ne wanda irin na amfani a gida aka, ina ajiye shi a cikin, kafin ina ajiye shi a bayan pillow na wani kan gado na. Awajen nake ajiye kuɗi na.

Ai tabbas ba kullum bane nake mike jiki. Amma alamar kuma mutum yana da lafiya kuma shine in ya tashi, yadan samu ya mike jikinsa, ya mike jikinsa zai dan ji relief a jikinsa. Gaskiya kan nika ina yi, ina mike jiki kam da safe inna tashi ko ina mike wa. Ina yi, na tashi zan mike kamar irin na minti biyar.

A'a, irin wasan da na fi so shine irin wasan guje-guje. Wasan guje-guje ko gaskiya ina so irin wancin wasan. Tun lokacin da nake ƙarami ina yawan zuwa makaranta in je wurin wasan guje-guje ne.

Eh asalin kanlm ina son daukar hotuna sosai. Amma ni ba irin mutum ba ne wanda ya sa kutaren sa kaman mutum ya zama photogenic haka. A'a, ina daukan hoto sosai. Ma ni ba, ni ba asalin mai daukan hoto ba. Hoton kuma yana da kyau sosai wallahi, yana da kyau sosai. Abubuwa da kike so lokacin yana kawo muku ma'amusi yana tura mutum baya. So daukan hoto ina daukan hoto sosai.

Eh wato wannan tabbas ko wane lokacin da na yi yanka albasa, sai kukan, sai kukan hawayen nan ya fito mun. Ina kukan hawayen nan yana zai fito mun a ido na. Wannan tabbas ne. Inda zan yanka albasa kam da yawa, da yawa ne kuma inda zan yanka shi da yawa kamar kullu ɗaya, biyu, uku haka, hapa sai dole sai nayi kukan, kukan wannan a ido na.

Haba, haba. Waye ne sai, waye ne kuma a duniyar nayike sun zama kusa da tagar ɗin? Gaskiya mutane ba su da yawan da suke son zama kusa da shi gaskiya. Amma ni kuma a ɓangare na ni kam bana son zama, bana son zama kusa da taga ba gaskiya galla. Bana so jini na, jini ni, jini na ma wallahi bai, bai karɓa abin ba. Ba ya cikin jini na ma. Kantuman sa ina son zama bana so gaskiya.

Aaa, kai tab, tab, tab wannan babban harka kenan. Ai wannan dole in bi ƙa'idodin aiki. Wannan dole na ne in ba haka ba za a kore ni aiki. Domma ga ina ina da iyali, ina da mata, ina da ƴaƴa, ina da ɗan'uwa, dole bazan yi wasa da irin wannan abu ba. Bazan wasa da aikina ba. Kuma in har bazan yi wasa da aikina ba, dole zan bi dokokinsu. Ko ba haka ba ne? Ka gani in dai kana so ka samu lafiya, ka zauna lafiya, ka bi ƙa'idodin aiki. Ka samu lafiya a wajen aikinka. A gobe.

Ah gaskiya wannan ma tambaya ne mai kyau wallahi. Inda nake so in ziyarta gaskiya suna da yawa amma wa'yansu lokacin na fi so in zauna in ziyarta masallaci ko in je asibiti, harga Allah. Abin da niyi burina kenan most of the time in dai ina da lokacina in zan naso nayi je zanyi yawo, in ɗan ziyarci mutane ko wurare gaskiya na fi son zuwan asibiti. Asibiti in gaskiya yana ƙara mun imani, yana ƙara mun kusanci da Allah, yana ƙara mun abubuwa da dama sosai wallahi.

Abun da lallai, abun da yake bani ƙwarin giwa a wurin aiki shine, in wata ya zo ya ƙare, zan samu albashi. Kaga albashi wannan kawai da yake samu kullum, kowane wata, gaskiya a wajena ko, yana ƙara mun, yana ƙara mun gwiwar aiki gaskiya. Albashi wannan kawai yana ƙara mun gwiwar aiki a wurin aiki gaskiya. Kaka albashin nan da yake biya nan, hm wallahi tallahi, indai ƙwarin giwa ne a wajen, a rayuwa indai kana samun albashi wannan. Wallahi wallahi za ka samu ƙwarin giwa sosai. Ko ta ina ne, ko a wurin aiki ko a gida ko a ina ne za ka samu.